Idan ina wurin aiki bana cika duba sakonni saboda aikina yana da yawa. So ina duba sakonnina wurin aiki kamar su ɗaya, su biyu ko su uku haka saboda ka-ka-ka-kayi, kayi sa a aiki nayi kaɗan kaɗan. So ina dubawa.

Idan abinci na ya rage bana zubar da shi, ina ajiyewa saboda in ci anjima. Saboda haka yana taimaka mun, eh rage yanda nake zubarda abinci kuma yana taimaka mun sosai kar in din ga siyan abinci da yawa. Ragowar abinci na ina ajiye wa da in ci an jima.

Lokacin da nake hutawa a wurin aiki shine lokacin da aiki bai da yawa. Idan ba aiki sosai, a lokacin ne nake zaunawa ina hutawa saboda ba aiki sosai. Kuma a lokacin da ina hutawa ba wanda zai ce meyasa nake hutawa.

Ah, wurin da nake zama yana taimakawa mutane idan suna so. Yana taimaka musu yin aiki ko kuma yi, taimaka musu siya abubuwan da suke so a kasuwa. Hakan na taimaka mani sosai a wurin da nake zama.

A cikin abokanci, abin da yake da mafi aminci shine zaka iya gaya ma abokinka sirri da ba zai gaya wa mutane ba. Kuma abokinka zai iya taimaka ma lokacin da kake bukata. Idan kana da aboki ba zai iya taimaka ma lokacin da kake bukata ba, don to shi ba aboki mai kyau bane.

Ina share kura, ina gani zanci ina share kura kullum da safe da rana da yamma. Saboda haka ina so abun ya dinga zama a tsabta. Ba na so a dinga samun datti a kuran ko kaɗan. So ina share shi kusan kullum.

Idan ina so in tanada ayyuka mai aminci, a farko ina, ina yin, zan ɗauka, zan rubuta abin da nake son yi. Idan na rubuta shi a littafi ko a, a, a app ɗina na waya sai in sa reminder. Idan na yi sai in fara shi kaɗan kaɗan saboda ka rin man.

To wasu zasu ce suna son miya mai sanyi to ni gaskiya ina son miya mai zafi saboda idan miyan yayi zafi, zai iya cin abincin da kyau. Idan miya bai yi zafi ba, abinci ba zai mun dadi ba kuma ba zai iya ci ba. So ina son miya mai zafi.

Idan ina son kare kaina daga sauro, zan, a farko zan je in saya maganin sauro. Saboda a layinmu akwai shagunan da suke sayar da maganin sauro. Zan je wajen in saya maganin sauro ko kuma in je asibiti in nemi gidan sauro, abin da zai dinga rufe gado na saboda kan sauro su shiga.

To, yanda nake yi ina yankawa a su ɗaya a sati. Hakan yana taimaka mun kai dinga yankawa sosai, jima kai na ciwo. Idan ina yankawa sau ɗaya a sati za ka gani ba zai yi girma sosai ba kuma ba zai sa hannu na su gama su zama mai datti ba.

A'a, da ina kunnawa. Idan na kunna sai ka ga wasu abubuwa wayana basa aiki. So da ina kunna amma na ganni idan ina da sunan amfani da wani abu mai mahimmanci a cikin wayana kuma saboda na kunna bai aiki ina yawan kashewa. Har yanzu ma a kashe yake.

Kafin yi bacci, ba na yin karatu. Ko yana yi danni danni na ba na son karatu da dare saboda ba na, na gani ba wuta kuma ba zan dinga gani da kyau ba. Saboda idan zan yi bacci, ina tabbatarwa na kashe komai a cikin ɗakina.

Idan zan jima da zafi ina gani ba na iya jin zafi sosai. Kaɗan kaɗan na ke idan ina so yi ina tunanin abubuwa masu kyau da na yi a da, abubuwa masu daɗi da na yi a da. A haka yana taimaka min kan ni ga jin zafin sosai.

Eh, ina amfani da sauron net saboda yana taimaka mun, yana kare ni daga sauro. Lokacin da, lokacin da ya ke so zan siya shi, zan yi amfani da shi saboda yana taimaka mun sosai. Kuma a lokacin da ba na so, ba zai yi amfani da shi ba. Akwai zan ajiye wani waje.

Zan ce wajen da ina so in ziyarta shige wani, wani gari, garin da zai sani inji daɗi, garin da zan kuje in koya sabobbuwa, sabon abubuwa, garin da suke da abun da nake nema. Irin garin da nake so a dai na ziyarta ke nan. Kuma in Allah yadda.

A gaskiya ni bari gana duba ba saboda bana-- ina kallon madubi amma ban lura ba. Amma yanzu daga yanzu idan na je zan je in kalla madubi sai in lura kalan idona. Amma gaskiya ni ban sani ba, ban taɓa dubawa ba kuma ban san yadda zan duba ba.

Da yamma abubuwan da nake yawan yi shine zan ce ina-- zan je nema a kayan abinci, in dafa abinci, in zauna, in ci. Idan na ci abinci sai in huta. In je yi wanka. Bayan da nayi wanka sai in ɗauko wayana, in dinga dannawa.

Idan ina da mura abin da nake yi shine zan siya magani in sha. Bayan da na, idan babu maganin da zan sha zan je in sa ruwa, ruwan zafi yayi tafasa, yayi tafasa sosai, yayi team yai, zafi in sha. Ahaka yana taimaka muran yadaina.

To ni bani da gida ko labule da haka. Ba, bani da labule amma zan iya taimaka wa mutane. Zani labule idan kana so, eh, labule na ban da shi amma na mutane na gani da yawa.

Eh ina karanta jarida kowane safe. Idan zan fita aiki zan tsaya wajen da ake siyar da jarida sai in saya. Bana yawan karanta jarida ta waya na saboda ina amfani da shi wajan yin abubuwa amma ina saya a waje sai in karanta.

To, eh ranan, ranan da zan ce na da kyau a mako shine gaskiya zan ce ranan Monday. Saboda lokacin da ne sabon sati ya fara kokuwa ran Lahadi. Daga wannan rana biyu yana da kyau a mako.

To sabulun ɗin da nake amfani da shi, meyema sunan? Eh, sunan eh Viva eh sabulun ne. Sunan sabulun da nake amfani da shi Viva ne kuma yana da kumfa sosai kuma yana cire datti a kaya ko kuma a wanka inda ake wanka dashi.

A'a, a gidanmu ba mu da Wi-Fi saboda gidanmu, this gidan renting ne, ba, ba su Wi-Fi gidan. Amma a wurin aiki muna da shi, ina da shi da, muna da shi a wurin aiki. Ina amfani da shi a wurin aiki. Amma a gida ba mu da shi, ba mu da Wi-Fi a gida.

Gaskiya a gaskiya idan zan faɗa wanda nake so, zan ce na fi son lift. Saboda a lift yana taimaka mun, ba zan, ba zan sha wahala ba kamar yadda ɗayan yake. Zai ɗaya kawai zan kai, zan kai wajen da nake so sai in fita. Saboda na fi son lift.

To, irin naman da nake so zan ce na fi son naman kaza. Bayan naman kaza, sai naman akuya ko kuma naman rago. Naman nan guda uku gaskiya suna da kyau a jikin mutane kuma suna da daɗi. Na dafa su, shiyasa nake son su. Bayan da su ba san ko ina, ba na son wani nama kuma.

Eh to ina iya bada bakonci amma bana yin shi sosai saboda ban iya sosai ba. Bana so in je in gayi abun da, abun da ban iya sosai ba kai zan bata ma mutane kaya So bana bada bakonci sosai, ina yin shi kaɗan kaɗan.

Eh, to gida ina sa takalma a gida saboda yana sa kar ƙafana yayi datti. Yana taimaka min kuma ƙasan, ƙasan, ƙasan wani lokaci ƙasan na da sanyi. So zai sa ƙafana bazai kama sanyi ba kuma.

To ni gaskiya bana son zama a ƙauye. Na fi son zama a birni saboda birni a waje ne da zan je in koya abubuwa masu kyau da yawa. Amma idan na zauna a ƙauye, ƙauye sai gona gona. Idan ba gona ba, abinda zan iya yi. Amma a birni zan iya je in koya abubuwa masu kyau da zai taimaka min.

Idan zan je ranar da zan je kasuwa, eh shine zan ce ina zuwa kasuwa ran Monday saboda shine lokacin da ake, eh buɗe kasuwa na sati, satin da ya fara kuma lokacin zan samu abubuwa masu kyau da zan siya. Idan na je abubuwan da nake nema ba za a ce ya ƙare ba.

To, gaskiya ni bana iya tuƙa mota, amma ina so in je makarantar da ake koyar tuƙa mota in koyi yadda ake tuƙa mota. Saboda na yarda idan na koyi yadda ake tuƙa mota, zai taimaka mun a wurin aikina kuma zan samu kuɗi in sayi mota wan nan rana.

Eh ina raba abinci da mutane. Idan ina wani aiki na kawo abinci zan iya rabawa. Amma idan ni kaɗai ne ba kowa zan ci abinci da kaina, zan ci abinci na ba zan raba ba. Amma sai na ga mutane a gabana kafin nake raba abinci na. Idan mutane basa gabana bana raba abinci.

Idan na farka da safiya, abun da nafi ke fara yi tukuna sai yin addu'a. Bayan da nayi addu'a sai in je in fita in wanke fuska na. IDldan na wanke fuska na da bakina sai in je in yi wanka. Bayan da nayi wanka sai in zauna in ci abinci. A bayan da na gama cin abinci na sai in tashi in je aiki.

Bokitin mu a gida ina gani zai kai goma. Abin da ya sa bokitin muke da yawa haka yana taimaka mana a wurin aiki kuma wajen wanke wanke. Idan za mu yi wanki, muna bukatan bokiti masu yawa. Saboda haka bokitin goma can zai taimaka mana mu yi aikin mu da kyau.

A kullum zan ce ina shan ruwan ɗari ko kuma ruwan hamsin. Karka ga kuɗin yayi kaɗan saboda a wajen da muke ana siya kusan fifty centilitre a naira goma. So kaga ruwan yana da yawa, so ruwan ɗari ko kuma ruwan hamsin nake sha a kullum.

To, a goro wani lokaci muna yi, wani lokaci ba ma yi. Hakan na kasancewa saboda a wurin aikin mu, ƙasan mu muna zuwa aiki ba kullum muke zama waje ɗaya ba, so ba ma yi kullum. Abin da zan iya cewa kenan a kan maganar nan.

To, wani lokaci gaskiya ina son zama da kaina, bana so in sa baki aabun da ba ruwana. Amma idan abun ya zo, eh ina ciki. A wurin aiki ina bada shawara. Akan shawaran da nake badawa gaskiya yana taimakawa mutane suyi aikin su da kyau ba wai.

To gaskiya wannan gaskiya idan zan zaba zan ce ina son guda biyun. Saboda a wani lokaci idan zan je aiki lokacin rana aikina na fi son tuwo saboda idan na ci tuwo da safe kuma ban ci abinci ba zuwa yamma tuwon can zai riƙe cikina. Amma lokacin shinkafa.

Abubuwan da nake so inayi a wurin aiki shine idan ba aiki zan zauna dinga danna wayana saboda ba abubuwan da zaiyi ba wanda zan bama shawara kuma ba abun da zaiyi so zanci zama, zama kawai dinga danna wayana ya fi.

Idan zan ci abinci a rana, zan ci naci da rana kaman karfe biyu ko sha biyu haka. Haka na taimaka mun kar yunwa ya dameni kusan karfe uku ko huɗu. Idan na ci abinci rana da sauri, ina yawan nema abincin ƙara ci kuma saboda yunwan ze dameni.

Ina sarkake gidanmu, zan ce kusan suna, zan ce sau biyu a rana. Haka, hakan na taimaka mini gidanmu yayi kyau kuma kar ɓarayi su shiga kuma kar gidan yayi datti. Idan na yi haka, kasalar mu ba kowa. Idan ba ka yi haka, za a ce kuma ba kowa a gidan.

Wannan wani irin tambaya kenan. Yaya nake son zama? To zan ce idan zan zaɓa inda nake son zama, zan zauna yinda mutane masu kyau suke zama. Bana zama in tura ƙafana wajen da wani zai zauna. Ina zama a mai kyau saboda idan wani ya zo zai samu wajen shi ma ya zauna.

To, idan zan jagoranta mutane, zan tabbata tukuna zai iya jagoranta kaina. Ina ganin yana da, eh, muhimmanci ka san abin da kake yi kafin kaje ka jagoranta mutane. Saboda idan baka san abin da kake yi ba, kawai za kaje wajen ka lalata masu, eh, kanka suna ne.

Gidan abincin da na fi so shine gidan iyayena saboda su suka haife ni, abincin su na ci har da na yi girma. Idan ba su ba abinci, idan ba abincin su ba, abin, abincin wani mutane bai mun daɗi.

To, yanda nake yi, zan je idan na je gida, da zan je gida zan sami mutane. Idan mutanen mu na gida, sai in zo na in kawo wa labari, kuta sunnya masu daɗi. Idan na kawo sai mu fasa, zamu fara magana. Haka, hakan kowa zai yi dariya.

To ni gaskiya bana ma son, eh maganin gargajiya ko kuma so bana son abincin gargajiya. Bana cin abincin gargajiya saboda abincin ya, a yana da yawan ɗaci a wani lokaci. Amma wanda nake ci wani lokaci shine aba-ba su bai da suna Hausa amma.

To gaskiya ni ban taɓa zauna a kan giwa ba, ban san yanda ake zauna a kan giwa ba. Amma abokan, abokanna sun, abokanaina sun taɓa zuwa su zauna a kan giwa, sun ce kuma yana da kyau. Ni ban taɓa zama ba kuma ba san yanda ake yi ba, so ban taɓa zauna a kan giwa ba.

Eh ina yi wani lokaci saboda idan ba, idan na yi, idan na yi shi zai sa, eh, kaya na yayi kyau. Idan ban yi shi ba wani lokaci zai kaga kaya na yayi datti kuma na wanke shi. To zan ce eh ina yin shi, ina yawan yin shi.

A'a, a'a, ɗakina gaskiya zan ce ba na son buɗewa. Abin da ya sa ba na son buɗewa shine hakan, kar an zuba datti a cikin ɗakina ko kuma a zuba abubuwa masu, wanda ba su da kyau. Hakan yana taimaka min.

Ina kulleta da ayan gashi. Ayan gashi, gashina da kyau saboda zai sa ni yi, yi, yi kallo, kallo na ya zama mai kyau. A woni lokaci idan ko a ɗaya ga wata, ko woni wata ina zuwa aiki, ina zuwa yin aski kuma ina da man gashi na da nake amfani da shi.

To zan ce, eh launin baƙi ne saboda an sa fenti. Da fari ne amma yanzu an sa penti ya zama baƙi da yellow. Hakan yana sa mutane su san akwai mutane a gida kuma kar barayi su shiga.

Eh, ina kulle ƙofa a kullun saboda yana taimaka mini kqnbarayi su zo su shiga gidana ko kuma kan mutane da ban sani ba su zo su shiga gidana. Kulle ƙofa na a gida zai sa, eh, dasun gidana yayi ba kan mutane su iya shiga.

Eh, ina da manafuna na wata. Ko wani wata ina sa abubuwan da nake so in zo a ƙarshen wata na samu shi. Hakan yana taimaka min duka abubuwan na da nake nema in samu a ƙarshen shekara. Saboda a hakan kuma yana rage mun aiki da yawa.

Irin jakan da nake so shi ne jakan da zan iya sa kayankuna a ciki kuma ba zai lalace ba. Jakan da zan iya sa abubuwa masu yawa kuma za su riƙe shi kuma jakan ba zai lalace ba. Irin jakan nan, eh, shi nake so kuma shi nake so in yi amfani da shi a wurin aikina.

Idan zan je in samu abokin aiki, yanda nake yi shine zan sa a rana zan sa kayana masu kyau. Kayan da idan abokin aikina sun gani za su ce yauwa da irin mutanen nan za mu iya aiki da su. Ba wanda zai sa idan sun gan ni ba za su so ma su maga fuska na so biyu ba.

Ina, lokacin da nake cin abincin dare, zan ce ina cin abincin dare, ah, ƙarfe bakwai. Saboda ka, idan na ci abincin dare ƙarfe, eh, tara ko goma zai sa cikina ya mun ciwo. So ina cin abincin dare na ƙarfe shida ko kuma ƙarfe bakwai idan na yi latti ke nan.

Eh gaskiya zan ce ina, ina tara kuɗina. Hakan yana taimaka mun in samu abin da nake so a wurin, abin da nake so in siya. Idan ban tara kuɗina ba, ba zai iya samo abubuwan da nake so ba. To ina tara kuɗina domin in yi siya, in yi siyayya.

Ina da kayyakun aiki da yawa wanda nake amfani da shi. Eh, don kayan aikin da nake amfani da shi guda ɗaya shine waya na. To da waya na zan iya samun, samun abokanan aiki da yawa. Shi ne zan ce waya na shine aikin.

Idan na san a rana zan samu baƙo, abubuwan da nake yi da zan karbi baƙo shine na ɗaya kafin bakon yazo zan sa gidana yayi kyau. Da idan bakon yazo zai ji daɗin zama a gidana. Kuma zan dafa abinci masu kyau. Da idan bakon yazo zai ji daɗi.

Ina da shi, ina amfani da shi guda biyu a kullum saboda haka zan sa ɗaya a kaina kuma ɗaya a ƙafana. Haka zai sa ni in kwanta da kyau kan jikina ya mun ciwo so ina da chains guda biyu nake da shi.

Eh to wani lokaci ina amfani da ajiya a yanar gizo gizo saboda haka yana taimaka mun in samu abun da nake so. Kuma ba zai ɓata mun lokaci ba kuma zai yi da sauri. So zan ce eh ina amfani da shi.

Eh ina shukawa a gida saboda zai sa idan na shuka, ya fara fita, zai sa gidana yayi kyau, zai sa mutane za su iya zo gidana suce kai gidan nan yayi kyau. To ina shuka tasiri da yawa a gida. Ina shuka tasiri daban daban a gida.

To zan ce irin hanyar da nake so irin hanyar ne da zan bi. Ko irin hanyar ne da zan bi, ba zan samu matsala ba. Ba, saboda a wani lokaci a cikin mota nake tafiya. So bana so hanyar da zan je dinga bi yana damu, na so hanyar mai kyau nake bi.

Gaskiya, eh na fi son zauna a kujera. Idan zan yi barci shine zan kwanta a ta-taburma amma a kujera. Zama a kujera ya fi kyau haka, haka zai saka ka zama kaman mutum-mutumin kirki. Amma idan zai yi barci shine nake amfani da taburma.

Eh ina rufe baki a lokacin da za a hamma, a lokacin da nake cikin mutane. A baya dai ina da kaina nika dai ina gida. Wani lokaci ina rufe baki, wani lokaci bana rufe baki. Abin da ya sa wani lokaci bana rufe baki dai shine idan har na gaji ko na riƙe abu bana rufe baki.

A'a, ba na sanya safa kullum. Ina gani a so ɗaya a rana kuma a wata nake sanya safa. Kaman wannan watan ban sanya safa a jiki na ko ba ko kuma a ƙafa na ba. Ban san me yasa ba amma wani lokaci ina sa wani lokaci ba na sa.

Idan ina son in koya abubuwa, wani sabon abu, zan zauna tukuna in je in nema wanda na san eh, aikin abun da nake so in koya ya iya shi sosai. Bayan da na sami mutumin da zai gayamai ga abun da nake so in koya, zai fara koya mun kadan kadan sai in zauna, in sourara.

To gaskiya na fi son kofi, saboda kofi idan ina jin bacci, idan na sha kofi bacci zai wanke daga fuska na. Kofi abu mai kyau ne da yake taimaka mana da safe, zaka iya sha shi da safe, da rana ko kuma da yamma. Amma shayi kawai da safe zaka iya sha.

To, dakantakar na da abokin aiki na, zan ce gaskiya mai kyau ne. Abin da yasa na ce mai kyau ne, kullum idan mun zo za ka ga sai mun yi labari kafin mu fara aiki. Kuma idan ko wanda ɗaya mu ya kawo abinci, muna rabawa muna ci tare.

To abincin da na fi ci da safe, ina gani zan ce kowane safe shine zan sha shayi da biredi. Ina gani abincin kawai da nake ci da safe kenan idan zan je aiki, sai kakaman da rana sai in siya abinci mai kyama. Da safe shayi da biredi kawai nake sha kafin fita.

To wani lokaci ina aiki bayan lokaci amma gaskiya bana son aiki bayan lokaci, saboda na sani na riga na gama aiki na, na riga na gama aiki na na ranan. Sai dai in aiki ya min yawa kafin nake iya aiki bayan lokaci amma idan ba haka ba bana yi.

To ba zan iya ce rubutuna yana da kyau ko kuma baya da kyau ba. Amma gaskiya to zan ce idan zan faɗa zan ce rubutuna ba yi da kyau sosai. Am so da lokacin da nake ƙarami ban koya yanda ake rubutu da kyau ba. Amma zaka iya karanta rubutuna.

To, hanan ɗaki ɗin da na fi so shine wanda eh zai iya futa kuma in shiga ɗakina babu damuwa. Idan hanyan ne nake so wanda ba zai rike min hanya na ba kuma ba zai dame ni ba lokacin da zan shiga ɗakina don in huta.

A'a, ba na son yin kira baya haka, saboda ah zance lokacin ba lokacin da zai yi kira ba, kuma bai kyau yin kira a lokacin. Saboda eh na riga na gama abubuwan akan wancan, so zo zona sai wani lokaci kuma sai inyi kira.

To zan ce wajen da zai-- nake so in yi hutu na, wajen da idan na je, eh, za akwai wajen na da kyau. Akwai abubuwan da zan koya kuma zan ji daɗin wajen. Na so in je waje mai kyau da akwai abinci masu kyau, akwai wurin zauna mai kyau.

A'a wayana baya yin haka. Ni nake gyarawa da kaina. Ina gyarawa saboda, ina gyarawa saboda kar idona ya min ciwo amma idan na saba yana dinga gyarawa da kaina, da kanshi. Ba zai dinga sawa yanda nake so ba saboda yanzin ni nake gyarawa da kaina.

Zan ce abin sha na da na fi so shine juice na mangwaro. Haka yana juice na mangwaro da juice na pineapple. Idan haɗa gaskiya yana yin daɗi sosai kuma yana ƙara ma jiki ƙarfi. So irin juice ɗin da nake so kenan.

To zan ce ina amfani da wayar na sau biyu ko kuma sau, sau uku a rana. Saboda ina duba labari kuma ina duba abubuwa masu mahimmanci da waya na. Hakan na taimaka mun, yana taimaka mani a aiki da kyau da waya na kuma kar.

Yanda nake gane dangantaka da kasuwanci shine ko, ah misali, wani ya zo siyan, ya zo yin siyayya, ba-ba, me zai zo yi siyayya, me zai zo gaisuwa ko kuma ya ce mun ya kawo mun sako, ba me zai siya buba. Kasuwanci kuma na karin mutum ya zo.

Dangantakana da, ah, shugaban aikina gaskiya yana da kyau saboda duk lokacin, duk lokacin da nake buƙatar abu zai iya same shi in gaya mai ga abin da nake so kuma zai bani ba sai ya ce a’a ba. To, eh, sakannin ni da shi ba abin da yake rike mu.

Irin burodi ɗin da nake so, burodi ne wanda bai da ƙarfi kuma yana da daɗi ba, mai daɗi sosai ba. Za ka iya ci kuma za ka iya ajiye shi. Dan ka ajiye shi ba zai bushe ba. Irin burodin idan ka ci za ka san ka ci burodi ba wai kawai fulawa ka ke ci ba.

A'a ba ana jin soro su. Abun da ya sa ba ana jin soro su lokacin da nake girma muna ganin su da yawa so ana kashe su. Soni ba ana jin soro su kuma ina taimakawa mutanen da suke jin soro su kashe su saboda ƙasasu dosu suna ihu ma mutane.

Eh to, a wane lokacin da nake aiki ina, ina yin rubutu kashe shin kuɗi a wajen aiki saboda ana wani lokaci ana aike ni da kuɗaɗen aiki kuma dole sai na rubuta. Idan ba rubuta ba matsala ne.

To launi na, na jera kuɗi to zan ce gaskiya baƙi ne. Ba na amfani da fari ko wani kala. Baƙi gaskiya fi shiga da kowanne kaya da na sa. Hakan kuma yana sa kuma yayi datti. Ba za a san yayi datti sosai ba. Shiya sa ni ke son amfani da baƙi.

To gaskiya ne zan ce na fi son zama. Ba na son ɗan. Zama ya fi, ya fi, ya fi, ya fi abubuwan da nake dai na aiki ko kuma ina tsaye. Zama duk sun fi, duk sun fi, to ba na ɗaya wa.

A'a gaskiya zan ce ba na, ba na kan kuma ba na ɗan saboda baya mun daɗi. Na fi so, na fi so in je in kai a mun saboda ni ban iya ba. Idan an mun yana, yana fin yin sauki kuma baya bani matsala.

A'a ni bana son citta a abinci na, amma idan an sa citta a abinci ina iya ci saboda citta yana da kyau a jikin mu. Yana ƙara mana ƙarfin kasusuwa a jiki. Amma gaskiya ni idan zan dafa abinci na da kaina bana sa citta saboda bana son citta.

To a ɗakin mu mun kai mu goma, cikin dukan mu kowa na da madubin shi, to zan ce muna da madubi kaman goma ko sha biyu haka. Saboda ni da kaina na da madubi guda ɗaya, sauran su ma suna da madubin su, ba muna aron madubi ba muna kallon kan mu.